Eh, gaskiya nakan ƙidaya kayayyaki na. A duk every quarter na shekara nake lissafa in gani kayayyaki na nawa ne waɗanda nake sanyawa yanzu kuma waɗanne ne suka fara tsufa na kyautar da su. Daman duk lokaci nakan cire kayayyaki na waɗanda na ga sun ɗan soma tsufa na kyautar na ba wa waɗanda basa da ƙarfi. Haka na ke yi. A koyaushe.

A gaskiya nakan rubuta rahoto amma dai ya danganta daga yanayin aiki yadda yazo. Wani lokaci idan aka wakilce ni naje wani taro idan na dawo nakan rubuta rahoto game da abinda ya faru a wajen taron. To a wata so ɗaya nake rubuta rahoto game da abubuwan da suka faru da ayyukan da na yi da kuma inda na je a she-- a wata so ɗaya nake yi. Kaga a shekara zanyi kusan sau sha biyu. To sha biyu ɗin ya danganta idan an samu ayuka fiye da yadda nake yi sukanfi rahoto sha biyu a shekara.

A gaskiya, rahoto na wani lokaci nakan wallafa shi a social media kamar irin su Facebook ko Twitter. Amma a Twitter, ɗan ƙaramin tsokaci ne nake yi game da abin da ya faru, ba bayani duka ba. Amma a Facebook, nakan rubuta bayanai na na yadda abun ya faru daga farko har zuwa ƙarshe.

Eh, sosai ma ina son ɗaukan hotuna. Wani lokaci nakan ɗauki hotuna a irin wuraren da na je, irin waɗanda ban taɓa zuwa ba. Kamar irarin, irin wuraren hutawa, gidajen tarihi, kasuwannai haka, su duk na je domin na ajiye makai na, labari, in na tuna baya game da irin wuraren da na taɓa zuwa, so nakan ɗauki hoto don tuna baya.

A gaskiya na fi son takalma waɗanda aka fi kira da half cover. Eh, gaskiya na fi aiki da su ko kuma full cover. Su kuma irin idan zan yi official fita, nakan yi amfani da su. Amma bayan haka duk wani irin takalma waɗanda bana fita aiki da su, gaskiya ban cika son su ba. Amma kaga half cover da full cover duk su nake yawan amfani da su kuma ina jin daɗin aiki da su.

A gaskiya wayata a koyaushe tana hannuna. Domin wayata ita ce jarina. Wayata ita ce abokiyar aikina. A duk inda zan je wayata tana tare da ni. So dan haka bana iya ƙiyasin so na nake amfani da waya. Idan ka ga na aje wayata toh bana aiki da ita toh ƙila bacci nake yi. Ko wani, ko wani muhimmin aiki ya taso na gaba shi kaɗai zan, eh ɗauki hankalina daga kan wayata na ba da shi a kan aikin da ke gaba na. Amma a koyaushe ina kan aiki da wayata. Domin irin abubuwa da nake yi na harkar social media toh ba za su, za su hana ni, eh wayata tayi nesa da ni. A koyaushe wayata tana tare da ni kuma a koyaushe ina aiki da ita. Wayata ita ce abin alfahari na, ita ce jarina, ita ce kuma nake biɗan kuɗi da ita domin lalura ta ta yau da kullum.

Eh, nakan kunna tsaron batiri a duk lokacin da misali nakan ƙila batirina ya yi ƙasa sosai kuma bana son wayata ta ɗauke nakan kunna shi. Ma'ana wannan tsaron batiri shi ne muke kira battery saver. To wannan battery sever ya kan taimaka min sosai domin tanadin battery na kafin in saka wayana chaji. Eh, gaskiya nakan yi amfani da shi sosai. Aƙalla wani lokaci idan na yi tafiya ko ina kan hanya wadda zan jima ban isa ba to nakan yi amfani da wannan domin batirina ya ishe ni kafin na isa inda nake son zuwa domin ƙara saka wayar caji.

Gaskiya launin tawada da nake aiki da shi duk bai wuce baƙi baƙin tawada ba. Ita nake aiki da ita mafi yawa idan zan yi rubutu na allo wanda nake so na sha. Kila ina so inyi rubutu na kariyar jiki haka, nakan yi amfani da baƙar tawada a allo na rubuta domin sha. A mafi yawan duk abubuwan da nake yi wanda ya danganci rubutu, so nakan yi amfani da baƙin tawada.

A gaskiya wasan da na fi so wasa guda biyu ne, wasan dambe da wasan kokuwa. Waɗannan wasannin suna da ƙayatarwa sosai kuma suna sa mu tuna da al'adunmu na ƙasar Hausa. Aa shi yana daga cikin dalilin da yasa nake son waɗannan wasannin sosai fiye da duk wata wasa da ake yi. Aa gaskiya wasan kokuwa wasa ce wadda zaratan matasa ke fitowa domin gwada ƙwazonsu da ƙarfinsu aa da kuma martabarsu. So wannan, waɗannan wasannin an ga desu kaka da kakanni eh lokaci mai tsawo wanda ba za mu iya tunawa ba. Saboda mu ma mun taso mun ga anayensu. So wasanni ne namu na martabar mu ta Hausa.

A gaskiya naman danafi so kuma nafi yawan, nafi yawan ci a gidana shine naman ƙaramar dabba. Ma'ana irin naman akuya ko naman rago. Naman shanu gaskiya dana raƙumi ban cika cinsu ba. Dan saboda matsalolin da suke haifarwa ga jikin mutum. Irin kamar ciwon ƙafafu. Shi addalilin da yasa bana ta'ammali da naman babbar dabba. Ma'ana naman sa ko raƙumi. Bana amfani dasu. Amma naman dana fiya ci, nafi amfani dashi shine naman irin akuya, da naman rago. Su waɗannan sune ake kira naman ƙananan dabbobi. To da su gaskiya su nake ci a koyaushe.

Gaskiya bana cije farce. Cije farce mutum bai san irin abun da zai idan kace ka cije farcen ka, ta kan iya wakila ka taɓa wasu wurare inda ke da ƙazanta. Idan kace ka cije farcen ka to za ka iya haifar wa kanka wata matsala ta daban. Kila takan yi wa wannan abun da ka taɓa yana ɗauke da wata cuta. Kuma ka ga saka farce ko cije farcen ka zai iya sa wannan cutar ta samu damar shiga jikinka ba tare da wani abu. So wannan gaskiya ba shawara ba ce wadda a matsayin ka na mutum ka kasance kana ci za kana cije yatsa ko farce a koyaushe.

A gaskiya mafi yawa dukansu ina aiki dasu ya danganta daga yanayin abun da nake son yi. Fensir da alƙalami kowannen su da aikinshi. Mafi yawan alƙalami akan yi amfani dashi wajen yin rubutu na sha, shi kuma fensir akan yi amfani dashi wajen irin zane ko ƙila mai koyon rubutu wanda irin bai ƙware ba yakan yi amfani da fensir. Fensir yana da amfaninshi da dama. Anayin amfani dashi wajen zane na gidaje, zane na mutane, to duk ana aiki da fensir. Amma alƙalami eh mafi yawa rubutu ne wanda ake amfani dashi. Irin rubutu na zaure ake amfani da aƙalami.

A gaskiya nakan iya shan ruwa kamar, eh, na sachet ruwa na leda kamar kilo guda shida ko fiye da haka a rana. Ya danganta daga yanayi. Lokacin zafi ma mutum yakan sha fiye da haka. Lokacin sanyi ne mutum zai sha kaɗan don saboda a lokacin jikin mutum baya buƙatar ruwa sosai. Da man yanayin zafi shi ke haifar da shan ruwa sosai. Mutum zai iya shan ruwa fiye da tunaninsa.

A gaskiya na fi son kayan ɗaki na zamani irin waɗanda basa cika lalacewa ba. Kayan ɗaki kamar irin gado da katifanshi da wardrobe da kuma a falo kamar irin center table da sofa masu kyau na zamani. Eh, sannan irin kamar a ce net haka ina son net masu, masu kyau, masu tsayi da masu kauri waɗanda at least idan mutum ya sassu wani ba zai iya ganin shi daga waje ba. Gaskiya irin waɗannan kayan suna da ƙayatarwa a gida kuma ina son su sosai.

A gaskiya bana rera waƙa lokacin da na shiga wanka. Mafi yawa ma ban cika yawan surutu ba ko yawan yin, uh, magana idan na shiga wanka. Dan saboda a toilet mutum idan ya ce ya buɗe baki ya yi ta surutu, uh, saboda ka ga toilet akwai germs da kuma irin kwayoyin cuta waɗanda mu ba ma ganinsu. Idan ka buɗe baki kana magana, waɗannan kwayoyin cutan za su iya dama shi, za su iya samun dama shiga ka. To shiyasa idan na shiga bayi ko toilet ban cika son buɗe baki ina magana ba.

A'a, gaskiya ba na da sa hannu a saƙonni. Ogan mu a wajen aiki shi ke da sa hannu a saƙonni. Mu dai bakinmu idan ya saka hannu mu kai takarda inda ya dace a tura ta. Ba ma da final, ba ma da final say ga duk al'amuran da ya shafi takarda sa hannu. Bakinmu idan an sa hannu a ba mu umarni mu tura ta inda ya dace a tura ta.

Eh a gaskiya ina rubutu da sauri. Aaa zan iya rubutu page biyu ko uku a cikin minti talatin ko ƙasa ga haka. Dan idan ana yi muna aa dictation ma'ana malami yana karantawa muna rubutawa baya bari na.

A gaskiya na fi son kayan gishiri dan saboda bana son yin shan zaƙi sosai. Ina controlling din zaƙin da nake sha. Bana shan zaƙi sosai. Mafi yawa haka na fi shan abubuwan da aka yi su da gishiri sosai ko gishirin ba wai yana haka nan ba kaɗan kaɗan nake sha. Nake son abu mai ɗan gishiri amma ba wai kada gishirin ya yi yawa a ciki.

Eh gaskiya ana samun horo sosai. Aaa duk bayan wata uku akan horar da mu game da sababbin tsare tsare da aka samu. Aaa wani lokaci idan ba za a iya yi ma duka ma'aikatan ba, za a dauki mutum biyu daga ciki a haɗa su da saura a ja ba su horo. Idan sun dawo za su koyar da saura game da abin da suka koyo su ma su fahimta yadda suke aiki su ma su gyara. Duk bayan duk kowane kwata na shekara akan ƙara mana horo.

Eh ina aiki da matashin waya. Daman waya biyu ke gareni, da babba da ƙarama. Ƙarama ita nake sa sauran layukana, babba kuma tana dauke da sauran layukan. Eh gaskiya matashin waya ina jin daɗinsa saboda riƙon cajin ta. Wani lokaci ta kan irin kwana uku zuwa huɗu ina aiki da ita ba tare da na mata caji ba. Babba ita nake shiga yanar gizo ina ayuka da ita.

Eh, na kan yi bidiyo kol amma ba koyaushe ba. A wani lokaci tsakanin abokanai da kuma abokan aiki mu kan yi bidiyo kol sai mu zauna mu tattauna game da abubuwan da aka samu canji ko kuma abubuwan da ake so a kawo canji gare su. Wani lokaci mu kan yi bidiyo kol domin sada zumunta tsakanin yan uwa da abokan arziki. Sannan na kan yi bidiyo kol domin, ah, ƙarin ilimi gare ni. Ƙila takan yiwu akwai wani malami wanda ke gabatatta wani darasi a kan wani abu, to na kan iya shiga ni ma na saurara.

Eh, a gaskiya ina da abin hawa idan zan dawo gida, idan zan tafi, idan zan dawo. Wannan ba matsala ce a gare ni ba, sai dai irin a cikin unguwa idan na fita zan dawo tun da tafiya ne na ƙasa to bana buƙatar abin hawa a ƙafafuna nake yawo. Amma idan zan je aiki ko wani gun kamar kasuwa da sauransu nakan fita da mota na je wajen aiki da kuma kasuwa wajen siyayyar kayayyaki.

Eh, gaskiya duka ya danganta daga yanayin garin ko kuma daga yanayin da na tashi, da safe da yamma, a koyaushe na kan kasance cikin kuzari amma dai mafi yawa na fi kuzari da safe, mafi yawa da yamma saboda aiki, to dole akwai gajiya. Amma idan na ɗan samu bacci irin na kwanta misalin karfe takwas zuwa goma ko shaɗai, zan tashi na ji kaina normal tunda mafi yawan duk wasu ayyuka da nake yi da dare nake yin su. To idan na dawo da aiki na kan ɗan samu bacci, to ko da nake tashi duk wata gajiya ta wuce jikina zai dawo normal.

A gaskiya akwai kyakkyawar fahimta tsakanina da maƙwabtana. Muna da mu'amala mai kyau. Iyali na sukan je gidansu su ma sukan je gidanmu. Idan basa da wani abu, mukan taimaka musu, su ma idan ba mu da sukan taimaka mana. To a takaice dai tsakanina da su ta wuce sunan makwabtaka, sai dai mu kira kanmu ƴan uwa. Kamar ƴan uwa muke, muna girmama juna ba tare da wata hayaniya ba. Sa'in sa ko faɗa bai taɓa shiga tsakanina da maƙwabtana ba.

A gaskiya a guna rana mafi kyau da ƙayatuwa a idanuna ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a rana ce wadda take da gajartaccen lokaci wanda da zaran ka fita aiki ba a jimawa za ka dawo ka iya sada zumunta ka kai ziyara da yan uwa. To wannan ranar gaskiya ina jin dadinta sosai kuma ko yanayin da rana ke fitowa wannan ranar Juma'a za ka ji kuzari da ƙarfi a jikinka shiyasa na fi sonta da kowace irin rana.

A gaskiya ban iya ƙirgawa kamar ko yaushe waya na tana haɗe da internet. Inde ina falƙi ba aiki nake ba ko wani abu ba to waya ta tana kan internet. So ba lokaci, so zan iya cewa cikin awa ashirin da hudu da muke da kusan awa sha takwas zan iya cewa duk ina kan internet. So sauran awanni sune na aiki da kuma bacci, kai ko bacci nake yi waya ta tana kan internet. Da zarar na tashi zan duba in gani ina da saƙo ko wani abu na duba. Shi yasa bana sauke ta daga kan internet saboda kada in yi rashin samun, ah, saƙo mai muhimmanci kan lokaci.

Eh to gaskiya yanayi biyu na fi so, daga yanayin damuna sai yanayin sanyi. Eh gaskiya waɗannan yanayin ina jin daɗinsu sosai, saboda babu zafi mutum bai takura ba kamar yanayin zafi ba. Yanayin zafi ba ka iya shiga ɗaki ka zauna in babu, in ba tare da ka kunna AC ko fanka ba. Amma waɗannan lokutan, lokacin damina kuma lokacin sanyi ba ka da buƙatar duk waɗannan kayayyakin. Za ka iya shiga ka zauna ka huta ba tare da ka takura ba ko ka ji wani canjin yanayi tattare da kai.

Eh to ina aiki da matashi guda biyu, guda nakan aza ƙafafu na guda nakan aza kaina. Matashi guda biyu nake aiki da su saboda mafi yawa idan na yi aiki da guda ba zan ji daɗi ba wajen kwanciya haka. To shi yasa nake aiki da guda biyu. Za ka ji kayi kanka yayi daidai ba tare da takura ba ko jin wani nauyi can daban. Shi yasa nake aiki da matashi guda biyu.

Mafi yawan lokuta na fi cin abincin rana misalin karfe huɗu na yamma, dan lokacin na ke dawo da aiki. Kuma na kan karya misalin karfe bakwai da rabi haka, kafin takwas dai, takwas ka yi na wuce zuwa wajen aiki. Kuma, mafi yawan abincin rana na da na ci shi bana buƙatar cin na dare.

Eh gaskiya, irin burodin da nafi so duk be wuce burodi mai laushi ba ko kuma burodi wanda aka yayyanka gida-gida. So duk irin waɗannan biredin ina son su. Bana cin karamin biredi, babban biredi nake saye. Mafi yawan biredin da nake saye kusan nera dubu ɗaya ake sai da shi. Saboda wannan burodin yana da nauyi ga laushi kuma zan iya kwana biyu ana ina cin shi dani da iyalina. Yasa nake sayan babban biredi bana sayan ƙaramin biredi.